A'a, ni de bana cika iya damu de bikin rana haihuwar na ba sosai gaskiya. Me ya sa haka? Ba we bana godewa Allah cewa de ya kaini har zuwa ga rana haihuwa na we wato ya kamata in yi biki game da shi bane. Abin da ya sa haka din wato ni an haife ni ranan ishirin da shida ga watan Goma sha biyu. To wancan duk dai lokacin wato in ka duba da kyau za ka ji wai shine boksin day ko wato washe garin ranan Kirsimeti ke nan. Ce kaman shi Kirsimati yau washe garin shine ran da aka haife ni. To ka gan abin da ya sa bana cika damuwa da shi ba shine wancan lokacin daidai lokacin hidima ne sosai haka. Har kun ka gayyace mutane cewa su zo mar bikin ranan haihuwar ka. To wayansu lokaci za su iya zuwan wayansu lokacin kuma wanda su wuce sun gan abin da ke faruwa suna gan kaman bikin Kirsimati. Na yi kama hidiman Kirsimati din ne ake cin gaba da shi. Wayansu lokacin ka dinga yi musu bayani cewa a'a, wannan bana Kirsimeti ba we na bikin ranan haihuwar ka ne. To ai ba za su damu sosai ba suna gan kaman za a ci gaba da cin shinkafan Kirsimati wanda aka ci jiya yau kawai a ci gaba kawai. Wayansu ma suna gayamaka cewa ai da ka yi tuwo wai sun riga sun ci shinkafa sun gaji da shinkafa wai da tuwo yayi. To, hmmm yana da kyau kam amma har ina tafiya na iya tafiya in je bikin rana haihuwan su abokanena in sun gayyace ni. Ko wanda ma ba dole sun gayyace ni ba. Yan de muka yi kusa kusa sosai din na ji kawai wai suna so suyi bikin ranan haihuwan su ina ya kasance a kasa. Har za mu je muji daɗi tare, komi da komi sai muyi mu gama tare. To a nawa kam tunda ya kasance cewa daidai lokacin da Kirsimeti ta sau kai shine lokacin da nawa keyi. Zuwa din har na gayyace su ba sua taba ya, ba sua taba ko wayansu ne ba sua samu dama zuwa ba domin lokacin Kirsimeti shine daidai lokacin da ana aure sosai haka ka gan wata kila a cikin gidan ku har ana nan de gefen aure irin zai kai kusan biyar ko shida haka ko ma fiye da haka wanda za a yi a daidai wancan lokacin. To ke gidan ku ko kunada shi haka da abokanenka nasu ma suna nan de nan su domin kun mu Kirista ne kuma muna zaman de na muna zaman a daidai loko muna amfani da lokacin can domin daidai lokacin hutu ke nan ko lokacin da jama'a suna dawowa gida sosai. Shi ya sa ana kokari duk abubuwanda ba yi ba za a yi shi a lokacin. To wayansu ma har daidai lokacin de za yi jana'iza ke nan ma wanda su ka rasu wanda dama de ba a samu dama an bizne su ba ana jira ne wai domin a samu lokaci domin ya kamata kowa de kowa ya kasance a kasa domin a ya haka din. To ba a samu ba domin ba a samu zarafi ba domin masu aiki de nesa da wanda ma su na kasan waje sun ba da shawara akai da bari a bari daidai wancan lokacin Kirsimati din sai za a samu a yita. To ka gan lokacin ayi kuki kawai masu masu muhimmanci sun yi yawa. To ai wanda ya ce yana gayata mutum cewa bikin rana haihuwar shi ne ka gan za a maiɗe kai kaman baka san me kake yi ba ko za a ce ga shi ana aure ga shi ana bikin jana'iza ga biki da yawa amma kana so a zo maka ranar haihuwan ka. To abun gaskiya bana samun ta de sauki ba. Shi ya sa duk lokacin dama zan yi bikin rana tunawar ranan haihuwa na. To ka gan ai za dan duba ni da kyau ma abu ma ba su je da kyau ba ka gan abun ƙawai abin da za mu dan yi daidai a iyalin mu ne ƙawai ni de matana de yarana za mu dan yi de wasu jatumana lokacin de suna nan kusa wato de kuma babana lokacin de bai rasu ba tukuna. To inba sua nan bama sai za mu dan yin de mu ƙawai abu ma ba wane abu baban abunda za a yi ba sai muyi addu'a a ce Allah ya kara mini dogon rai da kuma ya kara mini eh abu nan hikima da sauransu. To in ya yi haka din sai dan giyan ƙolban de na saya za a sha irin su fanta da su mot din nan sai za mu samu mu shata sai kowa eh inma wanda zai ci shinkafa ne sai ya ce domin ai ka gan shinkafa jiya aka ci shinkafa duk da safe de ya rana har de yamma to zai iya yiwu cewa mutum ba kowa de ku yana so ya ci shinkafa ba to wanda yana so ya ci tuwo ne ma za a yi tuwo a bashi.

A yanzu haka gaskiya na fi son zama a birni domin ka ga a birni ɗinnan kana nan za ka samu kayi samu ka yi aiki irin aikin ofis kenan ko to kanga a ƙauye ai ba za ka samu ire wancan masu aiki ɗin ka ce irin kamar an kawo maka aikin da zai biya ka da kyau. To a birni kam kana nan za ka samu aikin da sauki kuma ka yi aikin. Sai de illar shine in kana a birni ai komi komi da komi da kaki amfani da shi. Wa ƴansu dole za ka siye ne, ruwan sha za ka siya ne, abinci da za ka ci za ka siya ne, itace da za'a dafa abinci da shi za ka siya ne. To akwai kuɗin lantarki ma, wutan lantarki da za ka biya. A bayan hakan a wurin aiki ma to gwamnati ma zai iya yana karɓa na su haraji. Yan da suke karɓar haraji ɗin nan aikin da kanayi dai-dai suke cire kuɗin su. To za ka duk inda za ka je waƴansu lokaci ba za ka iya ka taka da kafa yadda muke takawa kauye ba domin wurare dai ɗan nesa kuma ya kamata ka zo aiki da wuri dai-dai da lokacin da aka ce za zo ɗin. To dole ne ka shiga abun hawa ko kamar mota aka ko kamar babur domin ka isa da wuri. To kagan kashe kuɗin ke nan ko, za ka samu kuɗin. In ce kamar kana zama a irin birnin Legas ko kuma Abuja ai za ka dinga samu kuɗin domin aikin da kana yi za dinga ɗan biya ka kuɗin da har ya fi wanda za iya biya ka kauye. In ce misali kamar kana koyarwa kana makaranta kana koyarwa to watakila kuɗin da za dinga biyan ka a Abuja kana koyarwa kaga zai kai kusa dubu ɗaya da hamsin, dubu ɗari da hamsin. To in kana kauye ne kaga kuɗin da za'a biya ka bai fi dubu talatin ba kaga banbancin shi ya yi yawa sosai ko. To a wancan ɗin in ya biya ka dubu ɗari ɗaya da hamsin din in ka duba da kyau kagan ce wa kawai kuɗin taki ma wanda za ka biya a shekara ya riga ya kai dubu ɗari huɗu ko kuma waƴansu lokaci za ka iya zo na ciki ɗaya da in ce ciki biyu da falo wancan ka iya kana biyan kusa da ɗari dubu ɗari takwas har kusa da miliyan. To kaga ni ai wancan kuɗin da za ka ajiye a ƙasa wa to kowanne wata domin ka samu ka biya wancan din zai yi kusa da dubu hamsin kowane wata. To in kana ta haɗa dubu hamsin kowan de wata har a ce shekara ya kare watan biyu watan ago masha biyu watan ka samu dubu a to dubu ɗari shida ke nan ko. To kaga waɗansu lokaci inba haka ɗin ba ba zaka samu dama ka tara kuɗin ba. To wanan ciki dubu ɗeri ɗaya da hamsin da aka biya ka ko kuma waɗansu lokaci kasa da haka to kaga wato ya saura ma dubu ɗeri kawai da za ka samu kana sayan waɗansu abubuwa dashi ko. To a ciki za ka siya abinci da zakaci kuma abinci a birni da tsada sosai domin su dakansu ma ba dukansu suke noma ba to in kana ta haɗa dubu hamsin kowan de wata har a ce shekara ya kare watan biyu watan ago masha biyu watan ka samu dubu a to dubu ɗari shida ke nan ko. To abinci mafi yawa da ake ci a birni ana turo daga ƙauyuka ne. To in ce abinci da ake ci Abuja akwai wanda ake turo daga Benue state ko waʼyansu daga daga Nasarawa akwai waɗansu suma da ake turo har daga Kaduna kamar in ce irin wake haka. To kagani dole ne abinci ya hau kuɗi domin mai sayarmaka yana lissafi kuɗin mota da ya biya kuma da yake wucewa hanya ai masu karɓan haraji sun karɓa kuɗi a hannun shi sosai ko baya wuce ne kawai lami lafiya ba sun karɓa kuɗi. To dole kawo ya yi lissafi mai sa a ciki domin ai mai siya bai san riba dama yake so ya samu ko. To ai ba za ka saya ba kazo ka sayar kuma ba ka yi riba ba gashi uwar kuɗin kama bata fita ba. To zama a birni ya fi amma gaskiya bata da sauƙi ba. In kana wurin waɗansu lokaci zai iya saka ba aiki dan ba aiki guda ɗaya kawai zaka ɗinga yiba waɗansu lokaci za ka je ka nema wani aiki kuma aka ƙara kan wancan din irin ko kana tafiya wurin su ɗaya kawai ko sau biyu a a mako domin ka samu kana ɗan haɗada wancan din kaɗai kana kuɗin da ka samu ka samu kana haɗada wanda asalin aikin da kana yi domin ka samu kana biya.

Ina iya tselin igiya, lokacin da muna karami, muka iya nemu igiya sai wane rike gefe ɗaya ya saya ta gefe ɗaya. Wani kuma zai sake rifke soran gefen kuma ya saya gefe ɗaya sai za a ja shi. In an jan shi din sai za a busa mana wisur wato za a busa mana kawu wato wisur kenan cewa fara selle. To in muna selle din ka gan suna tafiya da igiya sama koshi kasa a zo a wuce. To du lokocin de baka yi daidai ba ka ganka yi selle sai capke ka kafa ko. Wansu lokoci zaka fadi amba fadi wancewa iri wanda za ka iya jin rauni akaba. To muna selle igiya sosai. To wanda wancan ya wuce ne mu zo mu kara girma. To lokacin da mun shiga muna irin abubuwan adawa, lokacin irin gudu haka ko kuma selle. To wancan ɗin ma muke iya yin shi sosai. Kuma selle ne na pi jin daɗin shi. Selle ne za a sa maka igiya ko kuma itace a kan itace cewa ka yi selle. Waƴansu lokoci za a tone rami agaba sai a zuba yashi sosai a wurin domin kayi selle za a kafa di, ka fadi a kan yashi ne kasan, fadi wa a kan yashi da kuma fadi wa a kan kasa kawai aka ai na yashi yafi domin ba ka ji ciwo ba domin yashi na da laushi. To ka faɗi a kan ƙasa ne wa'ansu lokaci har ka buga bayanka, za ka gan kaman ya za ka yi ne wa'ansu lokaci sai ka ji ciwo da zai kaika har lahira domin duk wanda ya karya har baya shi ne ya ka karya ɗin. Ai akwai damuwa, in ba'ayi la'akari ba har ba zai samu warkaswa ba har zai kaishi har lahira. To a wancan ɗin muna iya tsallen shi kowane lokaci mu je muna faɗuwa kasan wato lokaci muna koyo koyo tukuna kafin na za a je asalin bikin hidimar adawan. To kaga muna tafiya mu da su abokaina sai mu je muna tsalle kowane lokaci za mu ƙara tsayin shi. Mu yi tsalle, mu yi tsalle muna wuce wancan lami lafiya kaga to mace mu ƙara tsayin shi kuma sama itatuwa da za mu nema da za mu tsayar dashri matsayins gofa ne. Sai ya zauna da tsayi sosai haka kuma irin ƙananan itace ne ko. To kaga gofan shi sai a ƙara kuma ana ƙara mishi sai mun buga shi da, mun buga shi da ƙusa. To in ka sa wannan ƙusa ka rataye shi wannan sai ka je ka rataye shi a ƙusa da ka buga na wancan din domin itacen guda biyu ne. To duk lokacin da kasan cewa wanda ka tsallake ɗin nan, ya nuna cewa ka fi wancan ɗin sai ka na ƙara wa domin hakama a selling lokacin da za a yi competition ɗin. Haka da za a dinga yin shi. Za a yi a kara, za a yi a ƙara wanda ya tsallake, wanda aka ƙara na ƙarshen ke nan. Da wanda ba su iya sun tsalla ke ba. To wancan wanda ya selle ke shi ne ya ci wato zaɓe ke nan. To ana iya tura shi har yaka cewa mutum ɗaya ne kawai zai iya tsalla ke shi. To muna koyo koyo duk lokacin za mu yi koyo koyo muna yaka domin ya ke wancan lokacin mu samu mu tsallake shi da kyau. To iya asalin igiya na yin shi sosai. To wancan dai zan ce yanzu haka bama ciki yin shi ba domin haka yanzu mun fi buga ƙwallon kafa ne. To a ƙwallon ƙafa ba ma tsallake igiya ba irin gudu ne kawai da kuma ka riƙe ƙwallon ƙafa. Kana ƙoƙari ka ja mai zuwa maka, ya zo ya yi marking na ka ko yayi ƙoƙari ya ƙwace ball wurin ka. Kokuma kana ƙoƙari kaje ƙwacewa wa'ansu lokaci sai ka buga ma shi ɗan uwanka wanda kuke buga tare domin mai ƙwace wan kar ya ƙwace daga hannun ka ba. To wancan ƙwallon ƙafa kenan na tsallen igiya ko wani lokaci kwanakin baya munyi tsallen igiya ɗin sai garin tsalle itacen da muka sa. Zan ce igiya ne dama muka ɗaura ne a itace da kuma kusa ne muka kafa wurin. Sai muna tsallen ashe igiyan mun ɗaura shi ne. Dama muna ƙoƙarin ɗan rataye shi ne ko irin ne ko ya kama ka ƙafa sai ka ja shi da igiya ɗin har ka je ka faɗi a kan yashi. To muna ganin haka din sai wani daga cikin mu ya yi tsalle, ya je sai igiya ya kama shi ya ƙafa. To da ya kama shi ya ƙafa sai bai isa dai dai wurin yashin ba sai ya faɗi kuma abun da tsayi sosai haka sanda zai faɗo kuma ya zo ya faɗi a kan kasani ba a kan yashi ɗin ba. To ya samu har ya gurje da ƙafan shi. Ya gurɗe ƙafan shi sai jama'a wato su iyayenmu su ka ji sai su hana mu tafiya wurin lokacin.

A wurin aiki gaskiya muna sa uniform kagin wansu lokacin da na samu aikin sabo sabo sai na ce to ina bambanci na da shi dan makaranta. Tunda ni malami ma zan dinga sa uniform to abun kuma sai na zo naga amfanin shi. Gaskiya lokacin da muke shiga makaranta wa to lokacin da mu da kanmu ma yan makaranta ne muna addua kowane lokaci cewa allah kaimo lokacin da za mu tafi makaranta har batare da sa uniform kafin nan mun je makaranta ba. Irin babbar makaranta kenako university kenan. To lokacin da muzo mun shiga university din da gaskiya muna tafiya makaranta kuwa yasa kayan da ya gaɗa ma wansu lokaci kaga yan mata kawai sun yi sa wansu kayan da bai dace ba wansu sun sa kawai. Da wuni guntun skate da kuma riga de za su sa saman wayan su lokaci kagan kirjin su na waje har da nono su to abun bata da kyau ba sosai. To a haka dimma wancan bai dame ni sosai ba domin kuwa na da iya kuwa na da dama in zaɓi irin kayan da ake so in sa to ba haka gwamnati suka ce ba. To dole za a yi aber su kowa da ra'a yin shi kowa da abin da yake so sai sa to da munzo da na gama har na zo na samu aikin ina na koyarwa mun fara ne lokacin de ba amfanin da cewa uniform ba kuwa dai duk tufafi da kaso sa kawai ka sa abun ka. To da haka cigaba da abun kasan mata duk inda suke ko wanne lokaci kaman suna gaba da junan su to wannan zai sa kaya haka kaza sai su dinga gulma wani wancan cewa kayan shi ko wanne lokaci sai kaya kwaya ɗaya sun dinga sa to sai su shugabanin makaranta sun zo na sun tattauna sun ce to ai dole ne kawai yanzu za a dinga sa uniform. A dinga sa uniform din na cewa in ka na da shi duk kuwa daya ne nan ai dole daga ranan litinin har zuwa ran alhamis uniform ne kawai za a sa sai suka ɗibo uniform din su da sun gwada kowa da kowa sai an da ya gwada kowa da kowa sai aka kai ma tella su telloli ma sun din kama kayan musamman yara makaranta mu da kuma teacthers dinsu malamai kenan. Tun da a kai an doki awon kowa da kowa wa su sun ce za su bar aikin domin haka amma gaskiya wa'ansu ma suka bari domin aikin din na ba makaranta na gwamnati ba ne makaranta na mutum da za a ce na shi ne na karan kanshi to kagann aikin zai ce ba biyan kudi da kyau. Ya ni kuma taya ya kuma an ce za a kawo uniform a dinka ma mutum amma mutum zai sake biya kudin din ki kuma ya biya kudin uniform din cewa za a dinga cirewa a kudi albashi mu kowanne wata. To ya ce haka ne gaskiya ba lokacin da ya ce za a yi amfani shi ya an tambaye ra'ayin shi ko a yi amfani da uniform to ya shi ne. Sai zai dauki nauyin biyan kudin uniform din ne to da yawa sun bar makaranta amma mu dai mukai so ra a kudin da haka ciza a cire an cire da dande dai ne an biya wa yanzu. To muna sa uniform din daga ranan litinin har zuwa ranan alhamis to muna sa shi haka din ran juma'a za a ce to kuwa da kuwa zai iya sa kayan dinki wanda ya fi so to domin a haka din mutum zai iya samu yana sa kayan gida kayan da dama yake sa gida. To sai shekarar da ya wuce nan ne an zo kuma komi da komi ta canja sai an zo ma da kayan da muke sa ranan juma'a dinnan an canja uniform din gaba ɗaya sun kwashe wani saɓin kaya ne. Yanzu haka sun zo sun duka awo mu kuma sai sun je sun ɗinko yanzu da muka shiga tun wata ɗaya muna amfani ne da uniform wannan wanda aka kawo yanzu dai na ba daman sa kayan ka kuma domin an ba mu na ranan litinin an ba mu na ranan talata an ba mu na ranan laraba an ba mu na alhamis har da na juma'a duk ran da za ka zo makaranta za ka kasan ce da shi. In ka je ka sa wani kaya da bai dace ba wanda bai kamata wanda za a sa ranan baya to ba uniform ba ai za a cire maka kudi a kudi albashin ka. Za a rubuta sunan ka a je duk wata takare kudin ka na shigowa za a cire maka kudi a ciki kuma yanzu haka dai ma sun sa abin ma da wuya domin kudin da suke cire wa ɗaya da biyar ne kawai amma yanzu haka dubu biyu to mutum nawa haka ke karɓan da za a cire dubu biyu a ciki domin bakasa kayan da ya dace ba to shi ya sa kowa da kowa fa.

A, a Najeriya yanzu gidan abinci inda za ka samu abinci de na ke-ke de, wanda yana da daɗi, da kuma tsabta sun yi yawa. To, abun de zai zaka duba sosai, abun duba wa shi ne, kana da kuɗi inda za ka iya shiga iri wancan wuraren kaciya abinci. To, bari in ba de lissafi wa in sun da na sani. Muna da inda ake kira Mr Biggs, muna da inda ake kira, eh, Shawarma Spot, muna de inda ake kira Kilimanjaro, wato wurin cin abinci kena. To, muna nan da wa ensu wurare daban-daban wa'yan suma suna kiran kansu wai ShopRite. Wayan su za ka iya zuwa wurin, zuwa ka wai ruwan banza sha na cikin, eh, leda. Wayan su lokaci ba su aske da ruwan leda bari zan ce na gungumi. Wayan su lokaci ka zo ruwa ka wai na sha guda ɗaya, wanda in za ka iya siya a shago ɗari daya da hamsin. Nasu su ke saida na su ɗari shida. Ruwa kawai ruwan sha ɗari shida. To, ka gani masu tafiya wurin wanda sun gan kaman su riga sun yi kuɗi ne. Wa'yan su lokaci ba su sanme za suyi da kuɗin su ba. Ko kuma wanda sun yi kuɗi ne suna neman inda za su samu komai de tsabta. Masu so ya tafiya daidai inda sun sance wa abinci can in sun ci shi har sun samu matsala, za a iya tafiya wurin ace to gaskiya nan ne dama na ci abinci. In ma akwai mataki da za a ɗauka, sai a ɗauka game wurin kena. Amma inba haka ba, in ka ci iri abinci titi, wanda ni na saba ci, bari zan gayamuku gaske nima na saba cin abinci titi. To, inka ci abincin titi kuma har ka ci wani abinci de bai gam-bai gamsu ba, bari in ce ka ci abinci cewa akwai wani da yana gaba da kai ne a wurin, har ya samu ya sa mar guba a abinci. To, ka je ka fara samu matsala har in-in su, eh, an yi maka gwaji har an samu da cewa abun de ka ake yi dina cewa akwai guba da ya shiga mar jiki. Kuma an duba cewa abinci de ka ci a titi din ne ya shiga. To, ka zo kuma wancan ba ka same su a wurin kuma ba masu sa da abinci a titi domin wayan sun su masu sai da abinci a titi ma suna tura de wheelbarrow ne ko suna tafiya ko. To, a haka din ai in ka samu ka siya iri wancan. To, ba ka san gidan wancan mutun din ba, ba ka san inda suke zama su zo na derin da ya charam ce wa inka zo za ka same su a wurin ko wani lokaci ba. To, ka gan an shiga matsala ke nan ko. Shi ne abin da wayan su suna ƙoƙari kar ya same su bane. To, abinci a inda ni ke so in ci abinci, bawai zan ce so bane inda na san ina da dan kuɗin da zan iya, siya shi ne abinci titi. To, wayan su lokaci za ka gan abincin titi ma wanda suna nan kusa da inda muke aiki ne. To, ma fi yawan mutane da muka san su ne. Amma kan fi nan zamu ci wancan din duk de da wai bamu da kuɗi ba, ai zamu duba da kyau. Zamu duba yan da tsabtan wurin take, ko mai da wurin ta yi tsabta sosai. Ko kuma in ba haka ba zamu duba me dafa abincin da kanshi. Ko tana irin wanka sosai haka. Ko kuma ta sa tufafi me datti. Ko in ta wuce anan wari zai so ya keshe ka. Ko ya ne, shine abubuwan da muke dubawa kafin mu siya abinci a hannun wani. To, sai in mun samu mun siya har mun ci ɗin. To, in mun ji daɗin abincin ki, to, har zamu iya gayama su abokanin aiki mu cewa ga shifa, wace kaɗan, wace, wace kaza, abinci ta na kyau sosai in ka je siyan abinci ka dinga siya a hannun ta. Domin na san zata ba ka shi da kyau, kuma zata ba ka shi da hanyar shi. Kuma abinci ta ɗin kuma mai tsabta ne. Ba irin shinkafa, in ce misali, ba irin shinkafan de za ka ci kawai kaman ka na raba shi da dutsuna ba. Waƴan su lokaci akwai masu iya dafa abinci, ba swa tankaɗe shi da kyau ba. Kana cin shinkafan sai ka gan kana cin da huhu a cikin shinkafa. Wa'an su lokaci in an zo wanke wa ma ba zasu wanke da kyau ba. Ka gan dutsuna kawai sun cika cikin abinci, duk dai ba wanda za ka deba da cokali ka sa a baki. Sai kaji ka ciza dutse. To, ka gan wancan bashi de sauƙi ba ko in ana ci haka ɗin. To, in har na samu irin wannan cikin abincin ki, to duk lokacin da nike son siya abinci ba zan ma yi kusa da ke ba. Belle in ce wai ina tambayeki abincin ki ko nawa ne. Ko wani irin abinci ne kika kawo yau, ko tuwo ne ko shinkafa, ko masa ko kuma a ce, eh, kose. To, ba ma haka ɗin. Shi yasa dai abinci de, wurin cin abinci sun yi yawa. Amma ina gan kamar na titi ne wanda za'a iya yinshi.

Kafin in kwana ai akwai ababai da dama da ni kan yin kafin in kwana ko. To wansu lokaci kafin kwana din sai in kawo littafi mai tsarki in karanta sai nima fasara wansu lokaci a gizo ko kuma fasara da zan iya da kai na sai in yi fasara. To in na karanta wancan din haka sai wansu lokaci sai in kawo waya na din nakadan ko kuma da ina daina wa din ko in kalla na shiga gizo, na shiga gizo din ko kuma wansu lokaci kawai dai sai in kama hira da ita mai daki na domin yakamata ce mun dawo gida mu samu muna dan hira da juna. Mun gama haka din nan sai kagin kafin ka hankara a garin hira da muke yi din ma sai bacci ya dauke ni. To kafin zamu, kafin nan dai mun gama cin abinci, nce zan shiga bacci sai zan fara a kira yara na ne da ita mai daki na zamu iya zauna tare mu karanta littafi mai tsarki tare. Mun gama haka sai zamu tembe junan mu yaya darana mu ta kasance wurin aiki da muka je ya abubuwa suka kasance a wurin. Da kuma wansu mun dai suka je makaranta da wansu mun dai suka je wurare da dama zamu tambaye junan mu yaya haka kasance. Da dilli lokacin za ka ji yara suna yi maka bayani yanda makaranta ya kasance yo, yanda suka je din ko kuma ga ashe abunda mbasu wance su yi sun kuma gida. To in wanda yakamata ke iyayen su za ka yi masu sai ka yi masu amma wanda an ce su yi da kai su sai ka yi masu gargadii kan nuna masu yanda yakamata ce su yi shi sai su yi shi. A daidai wancan lokacin kenan shine lokacin da za su yi ku kare su yi assignment na su ko kuma su shiga bada shi abubuwa nda su yi taimaki su. To in an gama haka din sai mu yi addu'a tare. Mun yi addu'a din zamu iya a basu zarafi suke amana bin da su gaya kama ana yi da baya tafiya daidai ba wato su bada ra'ayin suku ko. Ana in kamukan bama yara dama su ba mu ra'ayin su ga abubuwa da yakamata sun gani da muke yi da sunagen kama akwai in da yakamata da mu haka din wansu lokaci kagin za ka yi wansu mataki da doka wansu mataki su da kai su za su zo na da gani wace wa, "Eh gaskiya dama suka zo." An sada i ce wa yi shi haka din wai wanan abun ba wai kawai ka farka ka tilasta su wai su yi shi haka din ba. To ya zama cewa yanzu suma sun zama dai daga cikin ma sun dauka mataki a gidan ka dama sun wanda su kafin za ayi an nema shawaran su ko. To sai su ji kaman suma suna nan da su wato ana girmama su, ana basu girma nda yakamata ya wanda yake musu domin suma yara ne a cikin wancan iyalin. To a haka din nishin dai dilli lokacin da muka samu musamu musame e wanna na su rai yin su domin za a duka a aji kuma a sa ashe a cikin duk abin da muke yi domin abubuwa komin da komi emu ke kowa in ci cewa shima e haka ne na gani.

Ai muna sa mu horo a wurin aiki duk lokacin da mutum ya yi kuskure. To tun da yanzu kamun zama manya ne ba kamar yara ba, horo mu ba wai za a ce mu zo mu sunkuya akasa ko kuma a dinga bulala mu ba kagen a mutum na iya wuce haka dinko. To yani mura ga mu manyanta yanzu ana ba mu horo, ana ba mu hukunci. Wansu lokaci za iya cewa mara karaka zowa aiki na sati daya, wasu lokaci za a ce karaka zuwa aiki na sati biyu, wasu lokaci duk wanda ya kaba sati daya ko sati biyun akwai kuɗin da za a zare a cikin albashin ka. To in an bayar da haka aka sance wa, eh gaskiya kaima ka shiga uku kuma kafin za ka dawo kuma sai ka rubuta masu wasika nema gafara wato apology letter kenan. In ka rubuta wasika nema gafara, in su ga dama sai su gafarce ka. In su gan kamar baza su iya da ke kuma ba sai a nema wani kuma izoye doki wancan wurin da ke damaka ke. Ince kaman in da kana koyarwa ajinka wani zai zo ya dauka yana koyarwa. Wai naka faruce wa duk kama ka yi kuskure din ba ka dinga kuskure kowane lokaci ba. Wanda ya yi kuskure cewa kuskure na farko shi ne tun da ya samu aiki ai wancan ka ba waye za a kore shi gaba daya ba. To amma wanda kam ya dinga kuskure kowane lokaci kaman ce shi da iyayen yan makaranta sun dinga fada ko kuma wanda shi kowane lokaci yana gaban shi wato wanda ya zama shugaban shi kowane lokaci sun dinga rikici tare an ce yayi haka zai ce a'a shi zai yi haka. To kagen wancan gaskiya dole ne a duba abun ko kuma ya za a cigaba da shi ne ko kuma za a je shi na kai wani domin kagen kuna aiki ba aiki mutum daya ba, aikin da kuna yin da yawa ne. To ya kamata a ci a ce da cewa wanda suna aiki din sun sun gamsu da juna duk abin da za a yi a nuna cewa kowade kowa ya nuna ra'ayin shi kuma an duba an ce to a cigaba haka. In yake kuma ya zama cewa ana aiki mutum daya ya dinga rikici da duk wanda suna wurin kasai ai za ka sance wa mutum can shine da matsala kuwa. To ya kamata gaskiya a kai shi gefe. Ahh, yi mishi gargaɗi, inbe ji ba to a sake shi kawai dai a kawo wani wurin zai dinga gaba ne. Ai ba wanda zai ce yana da kamfani ko kuma ya dambu de wurin aiki wai baya so yin cin gaba domin a kwai wani ko ma ɗawankan ne ko ma ƙaninkan ne ko kuma yayankan ne ko kuma itan ce da ƴar kawun ka ne ko ɗan goggon ka. To gaskiya ya kamata a duba in ma za a zare su a je a gefe domin ba su iya aiki da wani ba. To suna so aikinsu kowane lokaci sai an dinga fada a ciki sai dai su a gefe. To gaskiya inda muke aiki ana ba da horo, ana ba da hukunci amma za a duba da kyau cewa kai kam wana abun da ka yi din nan ka saba yin shi ne ko wannan shine ranan farko da ka taba yin shi. In ka yi sha'awa ka din za a duba agan yan da hukuncin ka zai kasance. Wansu kila kagen horon ka dai za a yi maka fada ne kawai sai a maka gargaɗi cewa kar ka sake yi haka din. To wasu lokaci kuma za a cire maka babbar kuɗi daga albashin ka tun da kai ka riga ka yi kuskure. Akwai lokacin da wani cikin mu wasu lokaci wasu cikin mu da ba su hazuwa aiki da wuri sai yanzu an ba da doka cewa duk wanda ya zo aiki har karfe bakwai da rabi ya riga ya wuce wancan mutum din zai za a ci mishi tara. To tara wato horo kenan da za a bashi kenan. Da aka cire ɗari biyar ne kawai a cikin albashi sai an ce daga ɗari biyar sai yanzu a je shi a dubu biyar. Kuma in yanzu maka tangar za a kulle ƙofa shi wato gate kenan yanzu haka duk wanda har an kulle ƙofa a ƙarfe takwas na safe daidai wanda bai shiga ba to wato ranan kuɗin da za a cire a cikin kuɗin shi na albashi dubu biyar. To kagen nawa mutum ke karɓa da za a cire dubu biyar a kuɗin ka? An cire dubu biyar wato kuɗin ma an riga an cire an riga an cire rabin shi kenan ka gane kun. To ina wanda za a biya buƙata da shi? Ina kuɗin mota, ina kuɗin abinci, ina kuɗin jinya, ina kuɗin sutura? Ai kagen an yi ba'ayi ba kenan shi ya sa ya kamata muna damu zuwa muna ladabi da abin da an ce mu yi. Muna zuwa da lokaci muna komi da.

Eh ina so in kalu wata da dare duk lokaci da na samu lokaci in muna ƙauye ko. To gaskiya tun da na fi so zaman ƙauye daidai lokacin da mun samu hutu. To tafiya ƙauye ɗin dai muna ƙoƙari ne mu dinga yin abubuwan da da lokacin da muke girma muna yi, sai na tuna mana wancan abubuwan sai muna jin daɗi. To wancan lokacin muka iya fito mu zo na waje da dare. Wansu lokacin da irin su zance, wanda su girme mu, wanda su yi nisa a shekara ko. Sai suna bamu tarihi abubuwan da sun faru da wanda ba su faru ba. Mu gama haka wansu lokacin za mu iya yin tatsuniya. To a garin tatsuniyan kuma sai muna kalun sama, muna kalun wata. To kagin wansu lokacin a kalun watan sai mu ga yadda wata yake, sai mu dinga tunani yanda zai iya kasance in mun yi kusa da shi. Sai mu tuna abin da aka koya mana makaranta cewa, ni sammu da sama in da wata can yake, wato ni sane mai yawa. To sai muna tunani in wannan abu ya zo kusa kan, ai to ya zai kasance. Mun ce to ai abun ka, ina ga wancan abun ne banban abune sosai haka. Sai muke shiga tunani cewa, an ce mutane suna tafiya, wai za su iya tafiya su je su shiga cikin wata, wato shiga jirgin sama ke nan su shiga wata. Sai muna duba wata dakyau mu ce to watan nan yadda yake dinnan kan, wato me na rike da sha sama wurin irin an dura shi da igiya ne ko kuma, zan ce an dura shi da sarka ne ko ya ne, ko kawai shi de ya zo na siririn sama. Kaman irin iska na hura shi ya saya wurin. Irin kaman jirgin sama da yana sa mishi main fetur, ko kuma akwai main jirgin da yake sa mishi da ya saya wurin. To gaskiya wancan tunani ma yafi karfi mu ba mu samu an san shi ba. Sai kawai mu zo na muna mamaki muna kalun shi, muna mamaki halittan Allah yanda yayi halicci wancan din ya saya can. To kagin wata kuma za ka fi kalun shi da kyau, fiye da rana rana inka na kalun rana da rana. Kagin walƙiyan shi na shiga mar ido, ba za ka samu ka kalle shi da kyau ba. Shi ya sa wansu lokacin in za mu yi kalun rana ne, duk lokacin da aka ce wa wata ya haɗe rana ko rana ne ya haɗe wata, muka iya diba ruwa mu sa a cikin buguti, mu ajiye a sikiyar gidan mu, sai a kamu mana rana muna kalun shi a cikin ruwan ne. Inka na kalun shi a cikin ruwa za ka fi ganin shi da kyau. Amma in ka ce za ka daga idanun ka sama ka kallani, walƙiyan shi zai dinga kashe maka ido ba za ka iya ma buɗe ido ka na kalun rana da kyau ba. To da dare mun fito muna kalun wata, wansu lokacin sai muna kalun hadda tamraro. Tamlaru yanda suke nan da yawa. To sai muna tunani yanda Allah yayi ma shi Musa alkawari a littafin Mai Tsarki, da shi Ibrahim cewa zai sa yaran shi za su kasance kamar tambarin sama. Ce turu uwa wato yanzu haka wato mun zama yaran Ibrahim ke nan. Muka muka yi yawa inka tuna abin da aka koya maka makaranta, ka ji a duniya dina mutane sun kai kusan billion takwas. Ce ai wannan ba karamin lamba bane. Wato munde muke duniya mun yi yawa ke nan to yaran Ibrahim ke nan. To sai muna kalun tamlarun mun ce ai wato alkawarin da Allah yayi ma Ibrahim, wato ya cika shi ke nan domin haka ne muka yi yawa mun zama yaran shi. Sai muna kalun tamlarun wansu suna tafiya sai muna ce a, wato yaran Ibrahim din ke nan wanda suna tafiya yan zu haka kagin wannan tamlaru yana cin kamar wuta sai fadi yana fado ka fika kankara kuma sai bata, bansan inda ya je ba. Na mun ce to wancan wato mutum ne ya mutu ke nan. Wato a cikin yaran Ibrahim din, da ya daga cikin mu ya mutu wancan shine ya nuna ce wa to tamlaru da ya fadi dinan, wato shine ke nan yana mutuwa. To wansu lokacin kuma muna kalun tamlaru, sai kagin jirgin sama yana wucewa da wutan shi za mu ce dya daga cikin shi sai za a duba da kyau wannan zai ce a a wancan fa ba tamlaru bane. Wancan wutan jirgin sama ne da ke tafiya, wataƙila zai tashi daga Amurka zuwa irin a ce Jamus haka. To ba za mu sani ba muka yan ƙauye na ruwan mu, ko wanda abinda muke fara ba mu zo na da tabata cewa shine abin da yake faruwa ba. Sai kagin daya daga ciki mu zai tashi beyi maka wanni bayani shi ba tafiya yayi ba ba karatu yayi ba, zai ce maka abu ya kasance haka.

Duk lokacin da muka samu damuwa a wurin aiki, ai dole ne kawai zamu kira juna mu domin a samu ayi taro a san abinda ke faruwa. Wanƴansu lokacin damuwa zai kasance da cewa ɗaya daga cikinmu ko kuma fiye da haka basu samu sunyi nasu gefe aikin ba. Shiyasa aikin ta samu da matsala. To waƴansu lokacin, bari ince irin anje aikin noma haka, to an bama wani yayi fataki, an bama wani fatanya cewa ya ɗan yi kankara wani wuri. To mai fataki ya kamata shi ya fara yi, in yayi ya wuce wurin sai ayi kankara da fatanya. Da wani kuma da fatanya kuma ya kamata shi zai tona rami inda za'a shuka gyaɗa. To in ɗaya daga ciki bai yi aikin shiba, bare ace dai a fara da mai fataki. In baiyi fataki ba, to ya mai kankara zai iya yin kankara. Belle ace mai tona rami a shuka gyaɗa ko masara zai iya yin nashi. In ya faru haka, ya kamata a kira juna cema wannan kaza gashi bakayi aikin ka ba. Ya kamata kayi naka aiki domin diya kuma wancan ya samu yayi nashi aiki. Biyu, aiki ta samu tana tafiya da wuri. To in aiki ne ince a wurin aiki kamar ofis kenan, to in an samu matsala bari ince da cewa a ofis namu inda muke amfani da kwamfuta, a cewa kwamfuta ta samu matsala. Kama irin tun jiya ne amma ba wanda ya sanar ma shugabanmu cewa kwamfuta ya samu damuwa. Sai dai duk lokacin da akace to mutum wane kaza ga wannan takadda kaje ka rubuta shi a cikin kwamfuta domin an gama za, sai abinda za ayi. Sai dai, sai dai duk lokacin kana yi mishi bayani da cewa ai kwamfuta ta ɓace. Meya ɓace kwamfuta? Kace wai tun jiya ana ƙoƙari a bude shi kwamfuta yaki buɗewa. To ai kagan ai baka yi daidai ba kenan ko dole a yi fushi da kai, dole a yi maka fada, dole ne kawai dai a sa maka laifin abun a kai domin kaine da laifi. Ba wai ɓace wan kwamfuta dinne damuwa ba. To meyasa baka kira mai shugaba kayi mishi bayani cewa gashi abinda ya faru domin in za'a kira mai gyara ne ma ai da an riga an kiro mai gyara an gyara. To kayi haka ba ka yi daidai ba. Dole laifi ya zama nan ka wancan zai iya sa har taron gaba irin ran juma'a haka anyi taro. To ka gan zai samu a ce maka cewa, ha wannan kaza za a cire maka. Kuɗi haka kaza ko a kwuni a cikin albashin ka ko akwai horon da ya kamata za a ba ka ko kuma ayi maka hukunci mai kyau haka. To kagen shine inda muke magance wa wurin aiki. Amma wurin aiki mukan duk lokacin da mu samu matsala, mu kan iya kiran juna mu domin aiki ba na mutun daya ba ko. Dukamu muna aiki sai mu yi ru ru, mu ba da rahoton abubuwan da mun riga mun yi da wanda ba a yi ba. To in an gama report, in an gama bada wancan rahoton, sai a duba da kyau. A garlni me ya kamata za a yi. Sai kowa ya ba da ra'ayin shi. Dukamu muna aiki sai mu yi ru ru, mu ba da rahoto abubuwan da muke gamawa da wanda ba a yi ba. Dan kowa ya san in da yake, ya san aikin da ya zama na shi to za a sake raba wa da kyau. Maba raba wa ba za a saka ayi mana fassara, ayi mana bayani mai kyau akan cewa ga shi wannan shine aikin ka. Ya kamata ka yi shi domin ka yi ka gama da sauri wan can zai samu dama ayi na shi. Idan baka yi shi da sauri domin shi ya samu daman yi na shi ba. To kagen aiki baya tafiya ba ko, to ba a same shi da sauƙi ba. Aiki baya tafiya ba, kagen ai shugaban ku ya so nuna cewa, ya nuna cewa ba ku da girma wa shugaban ku. Domin aikin dai kuna yin din kawai ku kuna nan ku ci kuɗi ne. In wata ya ƙara ba ku albashi ko ga shi aiki baya gaba ba. To ai kamfanin kuma har ya kai da lokacin da ya shi kamfanin kuma ya faɗi domin aiki baya tafiya ba. To a sara duk name kamfanin ne take kuma inda dama kana samu a biyan bukata. To ai kafin a je kuma ana neman aiki, ka je wani wuri ai ka zama kaman baƙo ko akwai wanda ka same su a kasa. Ai wancan da aka dinga jin da su zaka zo ka fara duniya daga fari kuma. To kagen abun ɓata da kyau shi ya sa duk lokacin da mu samu matsala wurin aiki, mu ka iya kira juna mu tare, mu tauto na mu duba da kyau, mu duba inda ya kamata a yi gyara. In an samu gyaran, a gan yanda abubuwa zasu kasance to asali dai kira ɗin da taro da muke haduwa haka muke magance damuwa da muka samu iri iri.

Duk lokacin da bamuɗa wutan lantarki to waɗansu lokaci in muna kauye mukan iya fito waje, muje majalisa muna hira da abokaninmu ko, to kuma in muna birni ne dai dai lokacin da zamu iya fita kuma mu danyi yawo muga me yake faruwa acikin gari, ko kuma inda yammane irin dayamma, to zamu iya dai duka kwallon kafa da kuma takalman mu sai mu mike filin ball kenan, to munje wurin sai muje muɗan buga kwallon kafa, to waɗansu lokaci zai kasance da cewa bakaji kaman zaka iya buga kwallo kafa dayamman bako, to ai in baka jikama zaka iya bugawaba ai zaka iya kallo, ka kalla waɗanda suna zuwa suna kallon ka kwana rana mukan iya je filin ball din kenan muje mu kalla waɗanda sun zo bugawa to waɗansu lokaci din ma, zamu tsaya wurin irin, sai kafin ka ankara ka gan amfara irin muhaura da juna kasan wasan buga kwallon kafa yakan sa zuciya na zafi sosai abinda yakamata za'a shirya, abinda yakamata a sasanta a hankali kaga amfara bugu dashi ko sai ana nushi ana fada to irin wancan din sai mu iya shiga tsakanin su musan yanda zamu raba fadan can, to wancan yakan iya faru lokacin dashi asalin shugabanmu wato coach kenan bai zo filiba ko kuma yana nan kafin ya hankara fada riga ya tashi, to irin wancan ya faru haka duk wa'incan masu fada ɗin ko su biyu ne ko sunyi yawa fiye da haka wato za ayi musu hukunci dole ne za ayi musu hukunci waɗansu lokaci za'a hana su buga kwallon kafa na sati biyu kuma bayan haka akwai dan kuɗin daza a ci tara kuɗin dai za a dan ci musu, to waɗansu lokaci taran na kai irin zance ko dubu biyar haka ko kuma za ace musu zasu siyan mana sababbin ball, wato sabobin kwallo kafa irin uku ko huɗu haka to wancan lokacin kenan.

Eh ina da dabbar gida, ina da kare to aselide muna de karnuka zance domin sunyi yawa. Abin da ya sa muna renon karnuka, wansu lokaci mukan tefiye farauta dasu a daji kenan. To gaskiya abun, abun shawa ne sosai domin duk lokacin da za mu je farauta, mun daga mashin mun da adda da wayansu abubuwan da ya kamata mu rike a hannu. Se mun nema abinciko, mu ba ma su karnukan se mu kira su mu tafi daji de su. To wayansu lokaci de ba kowane lokaci ne zamu je daji ba, za mu iya tsaya danisa irin lokacin rani se mu tsaya danisa. Mu hange inda akwai babban hadare, a'a ba hadari ba de inda akwai babban, zance me sunan sa din nanne. Inda mungan babban hayaki na tashiwa, baqi qirin shine zamu san cewa, "Eh ana gobara a wani wurin, wuta na cin wani daji." To se mu kiro karnukan mu, mu rike a dda, mu bi mu tafi wurin. Wayansu lokaci za mu kai kamar shida haka, ko har fiye da haka. Kowa zai dan kawo nasu kere ko se mu hada, wayansu lokaci. Kagan karnukan sun hadu se su shiga kamar za su yi fada. Amma sun san cewa zamu je farauta ne. Wallahi duk mun wuce daji, kowa de kowansu suna nan se su dinga tafiya tare ba fada za su yi kuma ba. Amma duk lokacin da muna gida se su yi kamar suna yin fada to za mu iya tafiya farautan can se kagan wayansu lokaci domin wuta na cin daji. Se kagan wani nama haka ya fito daga wurin dagudu irin ce kamar gada ko kuma mazo ko kuma makurna wayansu lokaci har jibi ci. To kagan karnuka za su bishi dagudu. Haka za muyi tabi in da sa'a se mu kama. Ba sa'a se wancan wuce, za mu wuce gaba kuma wansu lokaci ma har za mu iya tone rami. To wayansu karnukan ma har suna iya tone rami, har su shiga cikin ramin. Sun shiga cikin ramin duk dabban da suka samu a ciki kamar ince irin burgu haka ko kuma kurege se su kamo. Sun kama kuma se kagan yan da suna cizon shi se a kashe. In ya gama kashe din se mu sa a ciki. Dan burgamin de muka je de shi wurin se mu wuce de shi kuma muna kan tafiya. To eh muna kiwon kare abin da ya sa muna kiwon shi. Ma fi yawade na tafiyan daji, a yi farauta de shi. To wayansu lokaci ma a gida ma suna taimako sosai. Kagan irin da dare haka, kagan kowane lokaci kawai suna sawa. To kagin wannan zai iya hana barawo ko mai yin nufin yazo yi muku sata gida. Ya sance wa wancan gidan akwai karnuka, gaskiya ba zai yarda yayu kusa da wurin ba. Kafin ka ji wai har an yi sata gidanmu, kasan cewa ai wancan da ya yi sata din na gida ne domin karnuka ma sun san shi, sun waye shi sosai. Shi ya sa ya zo ya dauka abun. Ba su ma yi tsawa ba, ba su ma bishi dagudu ba, balle su cije shi da hakora. To shi ne ke nan. To a dabban gidan kuma akwai wanda muke reno zance kamar kule kenan wayansu lokaci. Kagan za mu iya kasance de kule, kule mu de muka yi renon shi kwana kin baya wancan kam ya rasu. Ya mutu ba mu sake mu kawo wani kuma ba, amma mukan iya renon kule. To kagan kule de kare ba sa iya ba sa akwai wayansu lokacin da ba sa, ba sa zama wuri dayaba ko ba sa zama a wuri daya tare ba ko, irin zaman tare haka ba sa so yi ba. Se su dinga irin bin junan su dagudu ko kuma su dinga fada. To amma da muka yi renon kule da kuma kere a lokaci daya har sun zo sun zama abokan, abokane. Kowane lokaci suna wasa tare. To a haka dimma mukan iya kiwon kaza to muna kiwon kaji da dama a gida kuma irin na dankasa din nan har da agrik. To kagan muna renon su wayansu lokaci mukan iya sayar da shi. Dede kudin da aka samu sai a biya bukata da shi. To wayansu lokaci ma za mu iya yanka se mu ci. Ce irin ranan Lahadi haka se mu dafa shinkafa da shi se mu ci. Wayansu lokaci kuma a Kirsimeti da shi ma muke ci. To a haka dimma muna renon akuya a gida da wayansu lokacin har da tumaki. To kagan muna renon su, a kauyanmu kam muna barin su suna tafiya su ci abinci da hannun su. Amma a cikin baban gari a cikin birni ke nan, ba a yarda a barsu suna yawo ba se mu dura su a wuri daya mu je muna yanko musu ciyawa suna.

Karban bakon mu gaskiya wayan su lokaci kamar ce an riga an kira ka cewa zai ba ko, za ka yi ba ko. To karban ba kon mu gaskiya yana damu, mun ci sosai domin za mu iya mu je mu gyara mishi daki inda zai kwana inyyazo din. Da kuma za a yi shirin abinci, yin abinci daki da a fa ma mutane guda uku kawai biyun ce uku ne kawa cikin dangin mu. To ai muna mu za mu yi ba ko sai mu haɗa da abinci su ba in a ciki. Ba ko ɗaya ne to da kyau. Sunke biyu ko uku haka to kasani ya kamata ka dafa abincin da zai ishi mutane uku ko. To yanda suka kai uku din haka muke karban ba kon mu. To, ah, bangere mu wata ge fenan inda ba ko ya samu yazo. To za a iya dafa mishi abinci. Ya dafa abinci, sai a dafa mishi ruwan wanka, sai kuma za'a iya a mishi ira amma inji gejiya ya bi jiki za a bi hiran sai washe gari kafina za a san yanda za a yi sai a yi kome da kome.